Ina tafiya zuwa wurare ne ta hanyar tuƙa babur ɗina ko kuma mashin ɗina. Mashin ɗina ya ƙarɓa mashin ne yayin Honda hamsin, da shi nike ƙoƙarin zuwa wajen aiki ko kuma in yi tafiye-tafiye zuwa wurare kala kala. Lallai tafiye-tafiye wajen wurare kala kala yana da wahala idan ba ka da abun hawa kamar babur ko kuma mota wanda za ka yi amfani da ita domin zuwa wurare kala kala.

Aaa, abincin gargajiyan da na fi so shine tuwon shinkafa da miyan taushe. Shi tuwon shinkafa ana yinshi ne daga shinkafa tamu ta gargajiya ko ta bature da kuma miyan taushe wanda ake yinshi da miyan alayyahu da gyaɗa. To shi wannan abinci de dana bada bayanin shi shine abincin gargajiya wanda nafi so sosai sosai.

Ina kallon wayata na kamar sa'o'i uku ko huɗu a wani lokacin idan ina da abinda zan yi sosai a cikin wayar. Kaman idan ina son na yi aiki da application ko kuma manhajar Salanshiyo, to na kan amfani da ita na kamar sa'o'i uku ko huɗu ko biyar ko shida, ya danganta da ƙarfin batir ɗina da kuma amfanin da nake son na yi da shi lokacin da nake amfani da shi application na Salansiyo ɗin.

Lokacin da na fahimci cewa na kamu da cutar mura, na kan yi amfani da shi face masks ke nan, kurman kunne ke nan ko hanci, don na rage shigan iska cikin hancina. Kuma na kan yi amfani da magunguna na mura don rage shi raɗaɗin mura ɗin a jikina. Idan mura na ji ya mun tsanani sosai, na kan je wajen likita domin ya duba ni sosai.

Eh ina duba saƙonni a wajen aiki kaman so uku ko so huɗu kafin in tashi wajen aikin. Saƙonnina email daman su kan nuna min notification ko kuma alama don na gane cewa sun shigo. To a lokacin da sun shigo da na karanta notification ɗina ko kuma alamar saƙo, to ba sai na shiga saƙon na assalin karanta shi duka ba. Yagam sad dani to nakan duba shi ko sau biyu ko sau uku idan ina wajen aiki.

Eh na fi son hawa lifta. Lifta ta fi matakala sauri. Idan ina tafiya ne a inda akwai lifta da matakala, na fi zaɓan lifta sosai don tafi saurin kaiwa inda kake son kaje kuma ba wahala sosai idan kana cikin lifta. Ita kuma matakala akwai wahalar tafiya sosai a ciki.

Eh ina iya yin tuƙin mota sosai. Ina tuƙa mota wajen kai yarana makaranta kuma ina tuƙa mota wajen tafiye tafiye idan zan yi tafiya wajen ganin abokan arziki da yan uwa da kuma iyayena. Ina iya tuƙa mota kuma ina iya tuƙa babur. Haka zalika ina kuma iya tuƙa shi doki na gargajiya don shima inyi tafiye tafiye dashi daga wani wajen zuwa wani wajen. Eh lallai ina iya tuƙa mota sosai.

Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine na kan koma na kwanta na yi barci. Idan nayi barci sai ka ga duka wani damuwa da nake fama da shi ko ke damuna duk na manta da shi. Na samu zuciya ta haƙuri da kuma salama. Barci nake yi idan ina jin damuwa.

Dabba gida ta ita ce mage ko kuma kyanwa. Ina da wannan mage kuma ta kai aƙalla shekara biyar a cikin gidan nan. Da ina da wata babban mage amma ciwo ya kama ta ta mutu, to yanzu na samo ta mage kuma tana nan a gida ita ce dabba gida ta. Eh kyanwa ita ce dabba gida ta.

Eh, na iya duba lambar QR ko kuma scanning QR code. Eh lallai akwai manhajar da nake amfani da su, wanda ina login ɗin su ne ta hanyar scanning lambar QR ko kuma ita QR code ɗin da ake kira. Eh, mukan yi amfani da ita lambar QR wajen login ko kuma wajen accessing wallet ko kuma shiga cikin wallet. Lallai ina iya amfani da lambar QR code ko kuma lambar QR wanda ake amfani da ita wajen shiga yanar gizo ko kuma shiga wani yani yanki wanda mutum yake da shi a cikin yanar gizon.

Abun da ke sa ni dariya shine idan na ga na samu aiki ko kuma na cimma buri na wani abu na rayuwa kamar yadda nike da buri inga na samu kuɗi na tallafa ma marayu. Na gina nema foundation na wa wanda zai ringa taimakawa jama'a kuma foundation ɗin ya ci gaba da aiki ko da bayan bani ya samu ƙarfin taimaka ma mutane masu buƙatar taimako a kowane lokaci. Irin wannan abubuwan na cimma wa sukan sa ni dariya sosai.